To gaskiya nikam a wurin aikina, abin da nake son canzawa shine kaman irin kujerar da nake zama akansa. Kujerar da nake zama akansa ne nake so, ah, na canza shi. Wannan shine babban abin da nake so in canza da kuma tebur ɗin da nake zama akansa.

Gaskiya ni kam ina kiyaye kalmar sirri sosai, saboda gaskiya ba wanda nake faɗawa duka wani lamari nawa ni sirri. Babu ko da gwadi ni ban taɓa faɗa wani, wani kalma na sirri ba. Misali, ko kamar irin password ko irin wani zantuntuka da aka yi na sirri. Aaa gaskiya ni ban cika faɗa ba gaskiya, ba wanda nake faɗa.

Eh ina rubutawa ma. Gaskiya dai duk wata, duk wata na duniya ina rubuta irin kuɗin da nake kashewa. Misali irin sayayya da nake yi a gidana, sayan kayan abinci, a da sauran harkoki da nake yi na yau da kullum. Wasu gaskiya na kan iya rubutasu amma ba ko me ba ko wane abu nake rubutawan ba.

Eh to gaskiya lokacin da nake kwanciya it depends. Lokacin da nake kwanciya wani lokacin ina kwanciya kaman karfe goma PM kenan goma na dare ko sha ɗaya na dare ko irin sha biyu haka a irin wannan lokutan gaskiya na fiya kwanciya ko wani lokacin ma karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare. So a wannan lokutan gaskiya na fiya kwanciya.

Eh gaskiya kujerunmu suna da daɗi, suna da daɗin zama, ga laushi gaskiya dai akwai laushi, akwai daɗin zama sannan suna da kyau. Eh dan ni gaskiya lokaci da yawa in dai ina zaune a gida ne to gaskiya na fi jin daɗin zama akan kujera saboda suna da daɗin zama.

Gaskiya dai duka biyun ina so. Eh ina son duka guda biyu, da kayan zaƙin da kuma kayan gishirin. Eh amma dai gaskiya nafi san na zaƙi saboda na zaƙi ko da na ci abin gishiri, lokaci da yawa sai na nema wani abin na zaƙi. Haka mai dan siga siga na samu na ci ko na sha gaskiya kamar irin madarar nono, nonon saniya, nonon shanu haka. Eh.

A'a, gaskiya bana so. Bana son abinci mai yaji ko da gwaji wallahi bana so. Saboda ni idan an yi abinci mai yaji ma hasali gaskiya ni ban cika ci ba. Indai aka ce mun abu yana da yaji to gaskiya ni hike nan mun rabu. Ba ni ba shi. Eh gaskiya dai saboda kuma ba wai wani abunnan ba kawai dai kula da lafiya ne.

A'a gaskiya ni kam naman da na fi so kamar irin naman kaza. Gaskiya shine da farko naman kaza ba, irin kazar ma kuma wacce irin broilers nan. Yes irin kazar broilers. So shi ne wanda zaka ga harƙashin, zaka tauna gaba ɗaya idan aka gasa shi ko aka soya shi. Toh gaskiya ni irin wannan kazar na fi so.

Eh ina kwana a ciki mana. Kamar yanzu ma kaga lokaci ne, lokaci na sanyi. To saboda haka yanzu dole ma sai ka kwana a ciki. Mutum ba zai kwana a waje ba gaskiya saboda sanyi. Kuma a cikin mu hai mutum ya nemi mayafi sai ka nemi abun ruhuwa tukuna mutum ya ruhu.

Eh, ina iya gabatar da rahoto mana. Misali kamar yanzu a ba ni wani task ko a ba ni wani aiki a ce mun je da gudanar da aiki ɗin. Misali kamar a makaranta za a ce mun da jagoranci wani aiki ko kuma a wurin da muke dai sauran ka muna da kwamati-kwamati haka da abubuwa da yawa to wani lokacin akan iya sa ka je ka yi jagoranci akan abu. Saboda haka ka ga dole ne mutum ya abu.

Eh ina ƙetare ƙafafu yayin zama. Amma ba koda wani lokaci ba gaskiya lokaci zuwa lokaci haka. So shine nake ƙetare ƙafafu yayin zama. Misali lokacin da mutum ya zauna kan kujera, zuwa irin wannan lokacin mutum yakan iya ƙetare ƙafansa. E, amma ba ko da yaushe ba.

A'a gaskiya ni ban iya tuƙin mota ba, ban iya ba. Amma da na fara koya gaskiya da farko. Shekara wajen goma da suka wuce a baya gaskiya na fara koya amma gaskiya yanzu bana hawa mota kuma ban iya tuƙin mota ba gaskiya. Amma dai zan koya in sha Allah, lokacin da zan sayi tawada kaina zan koya.

Gaskiya ni ba na wani rubuta rahoto gaskiya. Idan dai ba kamawa ta yi ba, sai dai idan aka ce mun kai, idan idan misali aka bani wani aiki ko wani abu makamancin haka, so shi ne nagani, nake iya rubuta rahoto. Amma idan dai ba wani aiki aka ban ba misali a ma'aikatarmu ko wurin wani guri ko wurin wani aiki ko wani commitee da muke da shi haka ko groups idan aka bani wani task ko aka bani wani abu, to shi ne zan iya rubuta report, rahoto.